Ah ina son dafa ƙwai ya dahu sosai, ah yayi tauri saboda ni ba na son ƙwai yayi dahuwar sama sama inda ba shi da tauri sosai. Na fi son ƙwai yayi tauri sosai. Kuma sannan ah wasu lokuta ina sha'awar ƙwai a soya, a sa masa isasshiyar albasa, a soya shi da man zaitun. To amma a rashin mai man zaitun, ina iya amfani da shi da kowane irin mai indai na abinci ne. Misali man da gyaɗa, ko kuma man riɗi ko kuma man kwakwa dukan su ana iya soya min ƙwai da su kuma na ci naji daɗin sa fiye da inda ake zata ma.

Ni idan so samu nane, bazan yi hotona in sa shi ba litafi amma ba irin in da nafi sha'awa, irin zuwa ƙasar Saudiyya, na je na kai ziyara Madina, kabarin fiyayen halitta, sannan na je maka na yi Umara. Sannan kuma in na son in kewaye ƙasashen Musulunci da suke ɗauke da abubuwan tarihi, musamman da su ƙaru a cikin Kur'ani, misali ƙasar taki. Kana ɗauke da tarihin abun al'ajibi da kuma tarihi. Sannan ina son zuwa ƙasashen turawa, kamar Ingila da ƙasar Sifaniya. Ko dan mu kalli wasan ta bola, suma naga al'adun su musamman sufaniya da sun koma daular Musulunci. Gaskiya in na sha'awar zuwa wannan, wannan ƙasashen matuka. Ina son in je ƙasar Cana da ƙasar Saudi ko da, domin na kuma bambanta al'adu da yan da suke rayuwa kuma.